Ina kake cin abinci a wuri a wurin aiki? Eh, ina cin abinci a cikin ofis. Idan takama kuma wani zubin kuma infita muci tare da abokai. Ya danganta da yanayin da lokaci ya kasani.

Wane launi kake kafi so. Eh, na kan so launin shuɗi, irin mai ruwan ganye da blue fari da kuma launi mai haske da kuma golden colour. Ina son launuka.

Waɗanne apps kake amfani da su? So da yawa, ni ina amfani da Telegram sosai da WhatsApp da kuma Twitter da YouTube channel domin duba tutorial na.

Kana cin salat? Mm, mu kan ci salat idan an barbaɗa mana shi a shinkafa. Amma ban fiye cin salat gaskiya a ci da ƙuliƙuli wanda Hausawa sukan ce mai koɗo. Eh, yanzu mun fi cin shi, mun fi cin shi idan an barbaɗa shi a shinkafa.

Kana kunna Bluetooth kullum? Aa saidai inzanyi turi nakan ma manta wani zubin da Bluetooth sabida yanzu akwai xender e, shi yana shiarin ta ta through WiFi ne saboda WiFi yafi zanda ƙarfin shiya.